Da bokiti aƙalla sun fi goma saboda muna aiki da bokiti a kicin da kuma toilet banɗaki.

Abin da nake yi da safiya lokacin da na farka, nakan yi sallah na gaishe da Ubangiji na, sannan na wanke haƙorata sai na ci gaba da ayyukan gida.

Eh nakan yi bacci da rana amma ƙarshen sati a lokacin da babu aiki nakan samu na rantsa da rana.

Eh ina miƙe jiki da safe sosai sosai ma. Idan na mike jiki ko wani safe, na kan ji ƙarfi da wani daɗi da ƙuzari.